Ice cream kam nakan sha kusan duk wanda na samu, amma nakan so samun wanda yake banana ne ko kuma vanilla ne, saboda ah ɗanɗanansa ya fi mun daɗi a baki. Kuma nakan so a shansa sosai sama da sauran, saboda kamar yadda na ambata ɗanɗanansa yakan bambanta da sauran waƴanda ba shi ba. Kuma a yanayin yanda yake ko da a kallon idone za ka ga yana da kyau a idanu ma. A ballanta na a ce kuma ka sanya shi a baki. To gaskiya a kusan na fi son waɗannan guda biyun da na ambata a ice cream. A kuma sauran ba wai saboda ba na son su ba. A'a, ina son su suma. Amma dai waƴannan su ne waɗanda na fi so gaskiya sosai da sosai.